Sweet katakta sharabba, kalma na duk suka sa na otal da sauti na faa wa fadi da, duk ma afi da su, wasu suna mindon farawa, wadda kuke fada a kullum yada suke bayar da zansi, wadda ba fassarwa zuwa wani ashashi, kada ku tirga, hana dakan tunna jagora mamaki.

Kana amfanida matashin wuya, iya hakuta, iya kuti assalamu alaikum. Muna ala masjidi, ala kuti kadan-kadan, ala kifi, ala babu abinci, ina abu, abaka, ala kakar sokaka she, ina a kuti.

Alƙalami tebu mata kalmomi aro daga wasu Hausa nan damu suka zama Hausa kufada. Waɗanda kakunan su ne wasu tunnan don farawa. Kalamanin aro da dukin an farda su, da suka sauya kuma waɗannan mautai ba suna aro sai ba. Saboda waƙuta sun taba fufu min jagora kai.

Ya'u she ka ke si na, abin sin dare. Bi na, a'u si abu ba nsi, a ma ka, ne ka kawe, ka kashe, ka kashe. Ku tuma, wurawura, yu akwai, wurawu ba, tada me ta ru, tada ru ba. Wuyu hala, wuyu hala, wuyu hala, wuyu hala. Ya shushe yake, ban buro ba.

Sida danya kan yaji don jiƙu hukun fada kun ga mu, da an fusa kun gin naku wasasu namun don farawa, sida an sha huka abinci ka abinci laka hunda aminra nin nam mina so tuwo shinkafa, da ayuku ga mu da aso gemu mina tempuron nan ka wankan tuwun wandumiya.

Wesi biki akafi so mina wasaku nle arewa mesuya meduya mewanke alafukuti Muhammad Abdullahi Ibrahim Musa alapabe itimuwasabisi kaka fiso ala akuwata minen amaka washakutu kakashi mina hariwa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Waya kuɗi, kuɗi, kuɗi. Waya kuɗi, muna nan arewa babu abinci ba kuɗi. Kuɗi naira hamsin, naira adatu, naira akita, naira hamsin. Wana aboki malam.

Kike yi da loka sai wutu ku da yada ya farawa. Wasu tunnanan da farawa, yana iya farawa ari ya ku bukata. Ya gamsuwa ya duki unba yawa kada kun kara na ta tambarar un da wa'anni kun tafi jagora mai ƙawaye.

Kana kuna abincin kullum. Kullum ala babu abubuwan siyo a wusa, rediyo, ala abu takuwa, hala nawa hala babu ala canji, hala Habusa, hala Masoya, mino Habusa babu binshi, Arewa, Afikusu, Maduguri, hala Kaduna, hala.

Assalamu alaykum. Ya tura kuɗi ta wayar an ya kansa sayi da sariya na ƙoƙewa. Wasu tunna ni inda farawa, tura kuɗi ma ainukun da aku sa matalasa an ya sadau aku sa amanin da ya buƙata. Kada huna in da ana jagora.

Hoyi, kanun kudin mota yayyake shekarar tasa hukuna ya ƙulu wasu tunnanin damfarawa kudin mota da ya hanzu da rarraje kudin anya, sassauƙin fasinja da mai tasha. Muna kaɗuwan kanun da wa'andan tunnani ya ƙarfe.

Wane abinci gargajiya gaskiya kaka fi so? Gaskiya wallahi ba wa Allah, habu ba abinci mai soya mai doya. Ala Arewa, ha Maduguri, Kaduna, Kano State ala ni come from wa abinci gargajiya kaki gaskiya kadan kadan matafifi ne.

Yaya kuke aiki tare da kungiya Mallamun Minna Alhaji Minna Arewa ya aiki Minna ne Afirika I hala Hajiya Minna ne Hallamu Haramu Allah lehamaluya Haramu lehalali leyawula.

Kuba mulla bayan lokasi inda aka jaraba a kurini kun sa sa'i, masu tunanin damfara wa abin da ya faru ya ba bobenshi. Yada kuka humanka ku huda si a kuyuni kada kun karanta tabanyan da wadannan hutun nan da kafari jagora mina kawaye.

Shinkafa jollof, ta biki me ya kasata hun bambata, hasu hutun nan mindum fara kashi muri'a ita se. Maya tuka bu huta da dannobba a bikin kada huku rata dam baya hu wada hutun nan dam kafari jagoran ne kawai.

Allah da banke, an da safista, salati yaya kaka wuya gida ku. Wasu sunan damfa lokacin da kuka koyi fita da kai, ruwa da sabulu akwa gida ku yawayyar ku, kala hukunkunan tambaya da waɗannan kufu jagora na kai.

Baikadi safiya, Baikadi ranna, Baikadi yamma ko Fadaku yana gaisuwar Hausa cikin lokutan yini. Wasu tunanin dafawa gaisuwa kawai lokacin da suke faɗaku, ga yafi amfani da ita babu wahala. Yadda injin ta ja giwanin, ka karɓo.

Wani irin kaka laman ka kafiso, ya kafiso, mino kaka yisi, ya mino ariwa, wa ina, ina talaka, keke mini mogun, ya aboki na, ya malam ya suja laji ajiya, mino fatiyya, kala arimati yara.

Gidada magida bu fada gem da afi yi ma suwo giki gaskiya gin da hubu wasu tunnan dumfami ya gida da dandannata. Magida ageki dida siye siye da yama ka da kun kurata tambaya daman da nono tunnani ka afi gaskiya min gaski.